Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh, ƙwarai kuwa ina son buɗe taga a ɗaki, ah, sabida so na da taga ma da na tashi gina ɗaki sai na sa a kayi mun taga har guda biyu a ɗakina kuma manya-manya sabida ina son iska. In samu isashen iska a-a ɗaki bana son zama a ɗaki yayi zafi shiyasa na sa taga manya-manya kuma kodayaushe a buɗe nake barin su musamman ma idan ina ciki sabida rayuwar tafi daɗi a haka.